Kana iya hawan keke? Kwarai kuwa ina iya hawan keke. Na iya keke dan na koya keke tun ina yaro kuma na zo a makaranta, iyaye na suka sayi mun keke da nayi kokari a makaranta na ci jarabawa ta. Don haka na koyi keke sosai kuma na koya wa mutane da dama keke kuma har gobe idan naga keke ina iya hawa.

Ka fi son shinkafa ko tuwo? A gaskiya na fi son shinkafa, saboda shinkafa tun ina yaro nake cin shinkafa. Bana son ma na ga an yi tuwo, don duk lokacin da aka yi tuwo ina yaro raina ɓaci yake. Na fi son shinkafa, idan aka yi shinkafa har murna nake yi, domin na zo na ci, na ji daɗi.

Kana da katin kasuwanci? A'a, ba ni da katin kasuwanci saboda ni ba ɗan kasuwa bane. Ni ma'aikaci ne na gwamnati, dan na san dai katin kasuwanci yana ɗauke da, adireshin in da kake kasuwanci, lambobin wayan kasuwa, lambobin ka wayan ka da email ɗin ka da sauransu. Amma ba ni da katin kasuwanci.

Wane irin mutum ne abin koyi a gare ku? Me yasa? Eh, mutumin da ya kasance abin koyi a gare mu shine mutumin da yake da gaskiya da rikon amana. Ha, shine abin koyi a gurin mu. Mutumin arziki wanda ya san mutunci kuma yake da gaskiya da rikon amana shine abin koyi.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Randa nake zuwa kasuwa, ranar Lahadi ne nake zuwa kasuwa, saboda ranan ina gida bana aiki. Ni ma'aikaci ne na gwamnati, so lokacin ina gida muna hutu to lokacin sai nayi amfani damanb na je kasuwa ranar Lahadi na yo siyayya.

Kana shan ruwan sanyi? A'a, bana shan ruwan sanyi. Saboda ruwan sanyi yana da illa a jiki don yana sama mutum sanyi, ya sa mai cututtukan sanyi a jiki. Mutum yata fama darasin lafiyan sanyi. Shi ya sa bana shan ruwan sanyi. Ina dai shan ruwa dai dai dai dai dai amma ba ruwan sanyi ba.

Waɗanne ƙananan abubuwa ne suke ba ku babban farin ciki? Eh, gaskiya abubuwan da suke bani babban farin ciki, ah, sune kaman zama, inga an zauna lafiya, ba a faɗa, inga mutane ana zaune gaskiya da riƙon amana, yana sani farin ciki sosai.

Yaya kake gaishewa mutane? Eh, yanda nake gaida mutane shi ne idan na ganka da safe zan ce maka ina kwana an tashi lafiya, ya kwanan mutanen gida. Idan da rana ne zan ce maka barka da rana, ya aiki, ya gida, ya mutanen gida. Idan da yamma ne kuma zan ce barka da yammaci.

Sautin murya da ba a rubutawa a Hausa, ku faɗa yadda kalma ɗaya take iya samun ma'ana biyu. Eh, sautin muryar da ba a iya rubutawa da Hausa, sannan kalma ɗaya wacca, ah, take iya samun ma'ana guda biyu. Eh, ita ce kamar, um, idan ka ce, um, yana nufin gaskiya ko kuma ba ka yarda ba.

Ku ba mu labarin ranar da kuka tsaya a layin mai ko matsalar mai ta shafe ku. Gaskiya ko lokacin da Disamba duk karshen shekara ake wahalan mai a da, muna shan wahala sosai. Gamu daidai ababan hawa amma kuma babu mai a ciki saboda wahala ana ɓoye man ba a samu a gidajen mai.

Yaushe kake cin abincin dare? Eh, ina cin abincin dare ne bayan sallan magariba. iDan na ci abincin dare zan fita na ɗan je na ɗan tattaka na yi hira da abokaina kafin na yi sallan isha'i sannan na dawo gida kuɗin iyalina. To ina cin abincin dare ne bayan sallan mangariba tsakanin karfe bakwai da rabi.

Wuri mafi nisa da kuka taɓa zuwa ina ne? Ku bamu labarin sa. Gaskiya guri mafi nisa da na taɓa zuwa shine daga Kaduna na tafi Sokoto. Gaskiya na sha wahalan tafiya a hanya saboda na yi, na yi tafiyan da ban taɓa yi ba. Na yi bacci a hanya sosai.

Wacce al'ada ce kuke fatanta isa hannu tsara mai zuwa? Eh, al'adar ita ce al'adarmu wacce muke amfani duk lokacin da ɗan uwa ya haihu, a zo a haɗu gaba ɗaya a taya shi murna, aci asha.

Kana iya rera waƙa? Eh ina iya rera waƙa. Saboda ina sauraron waƙoƙin Hausa. Don haka ina da waƙoƙi sosai da na iya rerawa. Don da akwai Nura M Inuwa, da akwai M Sharif, da akwai su Rarara duka suna waƙoƙi kuma ina sauraro kuma ina iya rerawa.

Ku kwatanta tafiya cikin motar haya ta gari ga wanda bai taɓa shiga ba. Eh, gaskiya tafiya a cikin motar haya tana da takaici sosai, saboda duk wanda ya hau motar haya, idan za ka yi tafiya za ka, za a matse ka da kwai matsatsi, sannan ba za ka zauna kamar yadda za ka zauna a motar gida ba.

Kana ayyuka ga wasu? Eh kwarai ina ayyuka ga wasu, saboda na yi aikin hannu, na yi aikin plumber. To in da mutane suke kirana, na je na yi masu ayyuka, dominsu biya ni. Tabbas na yi aikin hannu sosai kuma ina ma wasu mutane da dama aiki kuma suna biya na.

Ku ba mu labarin kiran masu tasha da yadda suke kiran inda mota za ta. Idan ka je garejin Kawo, za ka ji ana, idan ka je bakin titi, motocin da suke zuwa Kawo haka suna kawo ne, kawo ne, fasinja, kawo za ka je, zo mu tafi hajiya, Alhaji zo mu tafi Kawo.

Ku ba mu labarin rukunin hirar iyalinku a waya. Eh, idan rukunin hirar iyalin mu a waya shine idan aka kira, "Eh gidana, an wani lafiya, yaushe za ka dawo ne daga wajen aiki? Idan za ka dawo, ka siyo mun naman kaza, ka siyo mun tsire, ka siyo mun balangu."

Farifat, baƙiƙirin, ja'ur, ku bayyana waɗannan kalmomi masu ƙarfafa launi. Eh, idan aka ce farifat, wannan yana nufin cewa fari ne, tas babu alamar wani kala, wani launi a jikinsa. In ma aka ce ja ne, wannan yana tabbatar da launin ita kaɗai ne kuma sannan babu wani launi a jikinta.

Ku bamu labarin al'adar motsa jiki da tafiya da safe a unguwarku. Gaskiya a al'adar motsa jiki da tafiya da safe a unguwar mu ta zama al'adar da duk wani saurayi yana zuwa ya yi motsa jiki. Idan ma ba ka buga ƙwallo, za ka ga suna fita gudu. To wannan yana da amfani a jiki sosai.

Kana son kallan faduwar rana? Kwarai kuwa ina son kallan faduwar rana sabida a yayin da rana zata faɗi, wani sa'in zaka ga girgijen saman yayi kyau daɗin gani sannan dama ranan lokacin yayi sanyi bashi da illan dazai ahaska kama ido ko ya cutar da kai, yana da kyau sosai.

Wa yake ƙarfafa maka baya? Wanda yake ƙarfafa mun baya iyaye na ne, mahaifina da mahaifiyata. Su suke ƙarfafa mun baya akan dukkan abin da zanyi. Suna yi mun addu'o'i sosai, ini samu nasarori akan dukkan abubuwan da zan yi na alkhairi. Shiyasa bana mantawa da su, nake kula da su.

Kana cin citta a abinci? Kwarai kuwa ina cin citta a abinci. Sabida ai citta bai da illa magani ne sosai. Wanda a kayan kayan ƙanshi yana da kyau sosai. Idan ka ci shi abincin har daɗi yake mun. Don wani lokacin hafaɗa nake ma idan aka yi min girki ba citta.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Gaskiya, ina amfani da application kamar guda huɗu don sakonni. Ina amfani da application ɗin WhatsApp don saƙonni mu yi gaisuwa da mutane ko da mutum yana nesa, zan iya ƙiran sa ma in gan shi, kuma akwai Facebook, akwai Twitter, da akwai Instagram.

Rafi da tafki ko tsauni, wanne kuka fi so? Me yasa? Gaskiya ina fi son rafi. Dalilin da ya sa na fi son rafi shine ni ina son in je rafi in yi wanka, sannan ina in koyi iyo a rafi. Na koyi iyo kuma muna zuwa mu yi kamun kifi.

Tafiyar ku ta farko a jirgin sama, ko, ko mafarkinta ku faɗa gami da ita. Eh tabbas gaskiya ban taɓa hawa jirgin sama ba amma ina rokon Allah yasa inje Saudiyya nima in hau jirgin sama saboda mutane suna faɗa mun jirgi yana da daɗin hawa.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Gaskiya ranar Juma'a ita ce rana da tafi kyau a mako, dalili kuwa shine duk ranar Juma'a zaka yi wanka tun da safe, ka sa kaya masu kyau, ka fesa turare, sannan ka shirya ka yi alwala ka tafi masallaci.

Kana iya duba lambar QR. Kwarai kuwa ina iya duba lambar QR saboda ina don yadda ake amfani da QR code. Idan kaje zaka buɗe shi a waya, zaka ɗau hotonsa yana buɗewa. Shi ma ai wani makulli ne na samun damar shiga abun sirri.

Waɗanne kayan gida ne ba za ku iya rayuwa ba tare da su ba? Me yasa? Gaskiya kayan gidan da bazan iya rayuwa da su ba sune, kamar a gida ace ba abinci, ba fanka to idan ba fanka fa rayuwa ni ina son iska to kuma ba fanka ina jin ba dadi.

Waɗanne al’adun tsafta kuka koya a yaranta waɗanda suke tare da ku har yanzu? Gaskiya al’adun tsaftar da na koya shine a gurin mamana ba ta so in zauna da datti sannan kuma idan zan sha ruwa, na sha ruwa mai tsabta saboda kiyaye lafiyata. Don ko da yawu ka tofar idan ina ɗibar ruwa, zubarwa nake, ba na son ƙazanta.

Yaya kake ajiye kuɗi? Eh, ina ajiye kuɗina ne a guri biyu. Ina ɓoye kuɗina a account, aha, sabida in zan yi amfani da su na je na cire na yi amfani da shi. Kuma sannan ina ajiye wasu ƴan kuɗi a gida, a cikin drawer na wanda za a dinga amfani siyayyen gida da shi.

Sau nawa kake share gida? Ina share gida sau biyu ne a rana. Ina sharewa da safe, sannan kuma ina sharewa da yammaci. Saboda yara suna zuwa subata bayan sun dawo makaranta su yi wasanninsu, shi yasa nake ƙara sharewa da yammaci. Ina share gida sau biyu ne a rana.

Wacce shawara za ku ba wa matashi gami da kuɗi? Eh gaskiya shawarar da zan ba wa matashi gami da kuɗi shine, aa mutum ya tashe ya nemi sana'a sannan don ya samu kuɗi. Dan rayuwa ta kasance yanzu, a ce da kuɗi gaskiya. Ka nema kuɗi kuma ka yi tattali na kuɗi, kada ka kashe kuɗi.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Eh, abinda nake yi da yamma kafin na kwana, idan na jawo wurin aiki nakan je na yi ƙwallo. Bayan na dawo daga ƙwallo, zan zo na yi wanka. Dan nayi wanka, zan yi alwala, na tafi na yi sallar magariba. Sannan na ci abinci sai na tafi majalisa na yi hira. Sannan na dawo na kwanta.

Ina kake ajiye hoton-hotunan wayarka? Eh, ina ajiye hotunan wayana, da dama suna kan Gmail, wasu suna kan, ahh, memory na, memory wayata, sabida idan zan yi amfani da su, da wuwwuri nake komawa na samu na ɗauka na yi amfani da shi. Na kuma Gmail dina gudun bacewar waya.

Wane irin kiɗa kake son ji? Kiɗan da nake son ji, a'a shine kiɗan Nura M Sharif, sabida shine mawaki wanda yake kiɗa mai daɗi kuma za kaji kiɗan tana ratsa jikinka, kana samun kwanciyar hankali da natsuwa. To ina son kiɗan Nura M Sharif.

Gata nan gata nanku, ku faɗa yadda tatsuniya take farawa da yadda masu sauraro suke amsawa. Idan za'a yi tatsuniya, a tu muna yara. Idan yayyin mu suka tara mu ce mana suke, gata nan gata nanku mu kuma se muce masu, tazo mu ji ta. Sannan sai a fara.

Rayuwar gidan zaure data sababbin anguwanni masu shinge wanne banbanci kuke gani. Gaskiya rayuwar gidan zaure, eh, eh, yafi na sabbanin unguwanni yanzu. Sabida a, shi rayuwan zaure na da idan kuka zo ko bakoki kikayi, kuka yi yakan samu guri a zaure ya zauna. Ba sai ya shiga cikin gida ba.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Gaskiya kayan aikin da muke amfani da su, sune kayan aikin zamani wanda aka yi don sauƙaƙa wahalar aiki. Ba kamar na gargajiya na da da kake yi ake shan wahala ba. To na zamani suna sauƙaƙa aiki da su kuma muke amfani saboda saurin aiki da kuma sauƙaƙa aiki.

Ka fi son zama ko tsayuwa? Eh gaskiya nafi son zama saboda tsayuwa yanzu yanzu zaka gaji da tsayuwa kuma kafanka zai iya kumbura ma da tsayuwa da su amma idan ka zauna zaka ji hankalinka ya kwanta kasamu natsuwa da kwanciyan hankali.

Ludo da karta. Ku bamu labarin waɗannan wasanni a tsakanin ku? Gaskiya, ludo da karta wasanni ne wanda da idan aka ga mutum yana yi ana masa kallon ɗan cacane. So amma a yanzu ko ana buga ludo har a wayoyi saboda samun nishaɗi wanda ana da yi ne kawai saboda nishaɗi. Ba kowanne ake caca da shi yanzu ba amma ni ban iya buga karta ba sai dai ludo.

Kana sanya tabarau? Kwarai kuwa ina sanya tabarau saboda ni mutum ne ma'aboci sanya tabaru. Ina son shi sosai. Shi ya sa ina da tabarau kala kala. Ina da fari da baki, ina da ja, gasunan dai duk kayan da na sa sai na sa tabaron da zai hau kayan saboda ba na iya fita sai da tabarau.

Wane abinci ne yake daure da wani muhimmin lokaci a rayuwar ku? Gaskiya abincin da yake da muhimmin lokaci a rayuwata shine tuwo. Bana cin tuwo da daddare idan zan yi barci da gab da zan kwanta, sabida idan na ci shi yakan samun ciwon ciki.

Shin kun taɓa jin dattawa biyu suna mayarwa juna da karin magana kamar wasa? Ku faɗa game da shi. Tabbas, idan kana son ka ji saur-- karara ka karin magana sosai sai ka sami dattawa, sabida su suka ji yare, musamman wanda suka zauna a karkara, za ka ga suna mai da karin magana abin gwanin ban sha'awa.

Idan lokacin Kirsimeti ya zo, yaya unguwarku take? Ku faɗa game da bukukuwan maƙwabta. Tabbas, lokacin muna yara, idan lokacin Kirsimeti ya zo, muna zuwa ma har coci, mu je ai ta rawa da mu, muna taya su murna Kirsimeti. Lokacin su kawo mana abinci, mu ma mu ci.

Yaya kuke fara sako zuwa ga babba da kuma zuwa ga aboki cikin hausa ku nuna banbancinsu? Eh tabbas idan zaka tura sako zuwa ga babba, dole da akwai girmamawa sosai. Zaka yi shi ne cikin girmamawa, amma aboki kuwa zaka iya wani sa'in ko sallah. Mama ba za ka yi ba, sai dai ka hau kawai ka hau bayani kana faɗa masa sakon ka.

Kana sanya hula? Kwarai kuwa ina sanya hula saboda ni mutum ne mai son rayuwa da hula. Ina son nasa kaya manya jan fofi. Don haka idan na sa janfa saina sa hula. Ina sanya hula kuma ina da huluna daban daban kala kala, wanda yake hau kayana ko wane iri. Don haka na saba da sa hula.

Ku ba mu labarin tafiya a ƙasa zuwa makaranta a wurin tarku. Eh tabbas, tafiyar zuwa makaranta, idan zan tafi makaranta, na fito a gida na shirya. Akwai abokina, maƙwabcina wanda nake biya wa. Zan biya me, sannan mu tafi. Muna tafiya muna hira. To tafiyar makarantar nan sai mu dau lokaci haka ba ma sani ma sai mun kai.

Wane farashin da ne idan kuka faɗa matasan yau za su yi mamaki. Eh tabbas, da idan zaka sayi buhun shinkafa, dubu bakwai ne ake sai da shi, wanda matasan yanzu ba su sani ba. Yanzu buhun shinkafa ya kai dubu hamsin har da bakwai. To kaga suna mamaki.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Idan na farka da safe, abin da nake fara yi, zan tashi ne na je bayi. Idan na je bayi, zanyi uzururrukana na, na yi wanka, na yi brush, sannan na zo na karya. Sannan bacin na karya, sannan sai na shirya na tafi wajen aiki.

Menene abun da kake tunawa daga yaro? Eh tabbas abun da na fi tunawa a yaronta na shine lokacin da aka kai ni makaranta. Ranar farko an kai ni makaranta anyi mun rajista aka ce in je in zauna a aji. Na ƙi zama a aji na fara kuka. Yadda na tuna wannan abun yana ba ni dariya sosai.

Kana iya ɗaura ƙwalli? Eh, na iya ɗaura ƙwalli saboda ni mutum ne wanda nake da hikima da fasaha sosai. Idan za'a ɗaura kaya haka, nakan ɗaura shi yanda ya kamata, yanda ko da an zo za'a kwance ba za a sha wahala ba. Na koya wa mutane yanda ake ɗauri sosai.

Koyar da yara karin magana da tatsuniyoyi, yaya za a sa su su so? Eh, gaskiya tatsuniyoyi masu daɗi. A yara suna son shi da kuma tatsuniyoyi na ban tsoro ko kuma na barkwanci. To, idan kana yi musu ko ana koya musu hakan suna jin daɗi.

A wane wata aka haife ku? Watan da aka haife ni shine watan Takwas, a ma'ana August. Lokacin damina shine aka haife ni. To ana, ko yau ma, yau na yi murnar, na ranar haihuwata. Yau na yi, abokaina suna taya ni murna.

Sau nawa kake goga haƙora? Ina goge haƙora sau biyu ne a rana. Na farko da safe idan na tashi daga bacci zan goge hakorina. Sa'annan kuma da yammaci idan nayi ciye-ciye na kafin in kwanta bacci ina goge haƙorana saboda naji daɗin bacci.

Wacce al'ada kuke son canzawa saboda lafiyarku, yaya za ku fara? Al'adar da nake son canzawa sabida lafiyata ita ce al'adar kwambe da akeyi. Idan za a yi bikin abota haka ko taron wani tayi murna, akan gayyace yan kwambe. Kwambe kuma wasa ne wanda a al'ada yana da wahala da ƙwai hatsari a cikinsa.

Ku ba mu labarin wata shawara mai wuya da kuka yanke wanda ba za ku yi nadama ba. E, shawara da mai wahalar da na yanke wacce ba zan yi nadama ba, lokacin da nake cikin gari muke buga whot. To gaskiya na yanke shawarar na bari saboda ba abu bane mai kyau.

Wane abinci ne yake ba ku ƙarfin dokan? Eh, abincin da yake ba ni ƙarfi gaskiya shine tuwo. Idan na samu tuwo, na ci tuwo, ina samun ƙarfi a jikina sosai. Nakan iya ayyuka da aikace-aikace har na wani sosai gaskiya.

Harshen fina-finan Hausa ku faɗa yadda yake tasiri akan zancen matasa. Gaskiya fina-finan Hausa, musamman indiyoyin Hausa da ake yi yanzu, yana tasiri saboda mutane yanzu za ka ga matasa maganganunsu zan suburɓuɗe ka, duk irin waƴannan duk sun koya.

Kana yin harsashin lokacin bacci? Eh, ina yin harsashin lokacin bacci, saboda idan lokacin bacci ya yi, da wuwuri nake ji a jikina, zan ji gaba ɗaya na gaza sukuni. To dole sai na yi bacci nan nake samun natsuwa. Dan haka bana wasa da lokacin bacci.

Yaya kake haduwa da abokin ciniki? Ina haduwa da abokan ciniki ne, wasu da dama a kasuwa za su biyo ni, wasu kuma ta yanar gizo. Idan na sassa abubuwa na, na yi tallan kasuwanci na, za su ɗauki lambana su kira ni. Su bukaci suna son abin su ji farashi.

Kana kallon taurari da daddare? Eh, ina kallon taurari da daddare saboda da daddare idan nazo na kalli sama, sararin sama niya naga taurari sun fito suna kyalkyali a bun har sha'awa yake bani. Gwanin birgewa yana ban sha'awa, yana burge ni kallon taurari.

Yaya kake ba da ra'ayi a aiki? Ina ba da ra'ayi a wajen aiki na a shawarce. Ba wai ina ba da ra'ayi cewa dole sai an bi ba ne. To, yanda nake ba da ra'ayi a wajen aiki ke nan, zan ba da shawari in ce ina tunanin idan aka yi haka za a samu nasara kuma a watarana an gwada ana samu.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh ƙwarai kuwa ina ajiye kwafin bayanai na saboda guda rasa bayanai masu muhimmanci. Shiyasa duk lokacin da nake da bayanai masu muhimmanci ina adana su na ajiye kwafi saboda gudu ranan da za a zo nema ace babu.

Ƙungiyar taimakon juna ko ta ajiya, yaya suke taimakawa mutane? Gaskiya yana da muhimmanci sosai ƙungiyar taimakon juna, saboda idan aka yi shi, eh mutum daya ya sami matsala, za ka ga ƙungiya an zauna an tattauna aka yi yadda za a sama me masalaha da mafita.

Ku bamu labarin wani abin mamaki da ya faru da ku a tafiya. Eh, na taɓa tafiya zuwa Legas. To babban abin mamakin shine ban taɓa sanin cewa Legas yana da nisa haka ba. Muna ta tafiya, muna tafiya. Na ga za a kai, ba za a kai ba, za a kai, ba za a kai ba. So a hanyar ga garuruwa sosai. Wannan ya bani mamaki.

Wane makamashi girki ake amfani da shi a gidanku, daga itace zuwa gas, ku faɗa canjin da ya faru? Eh, gaskiya makamashin girkin da muke amfani da shi, shine muna amfani da gas sannan muna amfani da gawayi coolpot, kuma gas ya fi sauƙi a kan icce.

Ku bamu labarin wani kuskure da ya zama malami a gare ku. Eh tabbas kuskuren da ya zama malami a gareni, gudaɗaya ne. Shi ne lokacin da na tafi makaranta, na fara polytechnic, su, yakamata na tafi university ne, da na tafi ma naje naɓata lokuta sosai da dama. Sai na gane cewa university kai tsaye ya fi polytechnic.

Ku bamu labarin amfani da lambobin banki a waya ba tare da intanet ba? Eh tabbas lambobin banki a waya shine yana da amfani sosai. Idan za ka yi transfer ko za ka sa kati, to za ka danna lambobi, ka yi amfani da shi ba tare da ka kunna intanet ba, wana data.

Yaya kuke sayan kayan gida? Yanda muke sayan kayan gida, mukan zauna ne mu duba abubuwan da ba mu da su, sai mu rubuta su. Duk lokacin da muka shirya, muka haɗa kuɗin da za mu canza, sai mu tafi kasuwa domin siyayyar abubuwan da ba mu da su. Muna siya ne a kasuwa.

Wayyo, ku faɗa gami da wannan kalmar, motsin rai da lokutan da take fitowa. Tabbas wannan kalma ce wacce ake amfani da ita gurin jin daɗi. Ko kuma gurin nuna alaman anji azaba. Za ka ce wayyo Allah na alaman tashin hankali kenan.

Me kuke yi don ku yi barci mai kyau idan barci ya ƙi zuwa fa? To, abin da nake yi idan na yi kwanta barci ya ƙi zuwa, tashi nake na je na yi wanka. Idan na yi wanka na watsa ruwa sai na ɗauki wayana na ci gaba da latse-latse sai barci ya zo.

Menene abincin da ka fi so? Abincin da na fi so shine tuwon shinkafa miyan wake. Shine abincin da na fi so saboda abincin al'ada ne. Ana yi mana muna ci tun muna yara. Na yi sabo da shi sosai matuƙa shiyasa na ke son cin sa kuma na fi son sa. Na fi jin daɗin shi.

Habaici da zumbo maganar gefe da ba ta kai tsaye ba, ku bayyana yadda suke aiki a zance. Habai ci gaskiya wannan maganar gefen nan da akeyi habaici magana ce sako ce ake isarwa amma a dabaibaye ba tsaye ba sai wanda ya fahimta yake gane wa.

Shin wayar ku ta taɓa ɓacewa ko lalacewa mai kuka yi bayan haka? A tabbas, ni wayana bai taɓa ɓacewa ba. Waya na bai taɓa lalacewa ba. Ni ina sayan sabuwar waya ne. Idan na sayi sabuwar waya, ya ɗan kai wani lokaci, kafin ya tsufa sai na sauya, na sayi wani.

Motsa jiki ko abinci mai kyau wanne yafi muhimmanci a ganin ku? Me yasa? Eh, motsa jiki ko abinci mai kyau duka suna da muhimmanci amma wanda yafi muhimmanci. Shine abinci mai kyau. Idan kana cin abinci mai kyau to jikin ka zai yi kyau sosai. Dan kana motsa jiki kuma ba ka cin abinci mai kyau sai dai ka lalace gaskiya.

Ashirin, talatin, arba'in ƙidayar Hausa da kalmomin aro a cikinta. Ku faɗa yadda kuke ƙidaya. Eh tabbas ƙidayar Hausa idan kana yin Hausa, a za ka yi ƙidaya daga ɗaya zuwa ɗari har dubu. Za ka yi ƙidaya, to amma da kwaiɗin da sai ka yi kalma ka yi amfani da shi. Kaman kalmomin malliyan kaga ba kalmar Hausa bane.

Kana son karanta littattafai? Kwarai kuwa ina son karanta littattafai saboda ni ɗalibi ne na ilimi. Ah, na yi karatu a jami'a, ina karanta littattafa sosai, da dama. Kuma haka har yanzu abin yana jikina bai sake ni ba. Ina son ga ina karanta littattafai.

Yaya yanayin, yaya yanayin yankinku yake sauyawa daga wata zuwa wata? Yanayin yankin mu yana canzawa ne, ah, daga wata zuwa wata? Ah takamar idan damuna ya zo, to in ana damuna, za ka ga gaba ɗaya yanayin ya canza. Mutane basa son, ah, yawan yawo sabida ruwa.

Idan kun samu rana ɗaya kyauta gaba ɗaya, yaya za ku yi amfani da ita? A gaskiya idan na samu rana ɗaya gaba ɗaya kyauta, kada in fita in yi komai, zan yi amfani da ita ne wurin bacci in huta. Saboda ina gajiya sosai, guran ayyuka bana samun lokacin hutu.

Yaya kuke koyon sabuwar manhaja ko sabuwar na'ura? Eh, ina koyar sabuwar manhaja ne, a ta bincike yanda ake amfani da ita ta waya. Saboda dakwai yankin shafin da idan na shiga suna koyar da duk wani manhaja da ka kawo ba ka iya ba. Idan ka tambaya suna koya maka.

Ku faɗa yanda kuke amfani da wayarku daga safiya har dare? Eh, ina amfani da wayana ba don kira kaɗai ba. Ina amfani da wayana wurin gudanar da ayyuka da bincike-bincike da kuma karance-karance na ilimi. To, abin da nake yi daga safe har dare ke nan.

Ku ba mu labarin zuwa wurin maɗin maɗinkin don kayan biki da yadda ake cinikin. Eh, gaskiya ni idan-- ina da tela na wanda idan na kai masa ɗinki yana yi mun da gaggawa kuma kayan sallah ma dawurwuri nake kai masa saboda kada a zo a samu ba a yi ba, a fuskanci ɓata rai.

Ina kuke fatan zuwa fiye da ko ina? Me yasa? Gaskiya abinda nake fatan zuwa shine Makka. Dalilin da yasa kuma saboda ina so in je in sauke farali, in je in roki Allah biyan buƙatu da dama, dukda ko ina Allah yana karɓan addu'a amma ina so na je can da jirace fiyeyyan halitta Annabi Muhammad.

Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da gidan sauro mosquito net. A, saboda bana son sauro yana ci zona. A'a ina amfani da net sosai wurin kare cizon sauro da kuma zazzabin malaria. Kuma ina sa maganin sauro.

Majalisar hira ta yamma, ku bamu labarin wannan al'ada da ta zama da tattaunawa. Eh gaskiya. Majalisa ina yawan zama majalisa hira da yamma bayan mun dawo ayyuka muyi sallah. Muna zama a majalisa muyi hira da abokaina kafin na dawo gida na kwanta.

Barka da Sallah, barka da sabuwar shekara, barka da sabon aiki, ku faɗa gami da gaisuwar murna. Eh, gaisuwar murna gaisuwa ce wacce take nuna, ah, taya farin ciki idan abin arziki ya samu gaskiya.

Rubutun Boko ga na Ajami, ku faɗa abin da kuka sani game da tarihin rubuta Hausa. Gaskiya rubutun Boko da na Ajami, asali da kafin Boko ya same mu, mu sami Boko anzo an same mu ne a arewacin Najeriya. Mun iya rubuta wa muna karantawa da Ajami. Daga baya ne muka karɓi Boko.

Idan za ku ƙirƙira fasaha, waƙa ko fim, a kan me zai kasance? Alƙa'idar da zan ƙirƙiri fasahar fim ko waƙa zai kasance ne a kan faɗakarwa na rayuwa na yau da kullum. Shi ne zan saba saboda rayuwa ta kasance wata kaliyar rayuwa.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana ne bayan idan nayi sallah azahar, ma'ana ƙarfe ɗaya da rabi kenan zuwa kafin ƙarfe biyu nake cin abincin rana. Na fi jin dadin in cisu a hankali bada wuri ba.

Menene nasara take nufi a gare ku? Nasara ita ce ka cimma abin da ba kowa yake samu ba. Wannan daga Allah ne nasara. Shin ko za ku iya ku biyar kuna neman abu, amma kai kaɗai Allah ya ba ka sa'a ka samu nasara. Cimma abun nan, sauran su kuma su samu rashin nasara. Nasara tana da mahimmanci.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina cin abinci a wurin aiki ne a wani restaurant da ke kusa da wajen aikinmu, gidan abinci. Huh, a nan nake zuwa na ci abinci. Wani lokutan ma idan ba zan dawo gida da wuri ba, sai in ci abincin rana a can.

Wane launi idanunku suke? Idanuna launin farare ne, sai kwayan baƙi a ciki. Ya bambanta da wasu idanuwan wasu wanda za ka gani. Farin ya sauya ya koma ja, ya rik'ida idon ya sauya, ya zama abin joro.

Waɗanne abubuwa kuke godiya da su a halin yanzu? Gaskiya, abubuwan da nake godiya da su a halin yanzu, ina gode wa Allah daya bani rai da lafiya da kuma ya rufa min asiri. Nake zaune lafiya da iyalaina da yarana gaba ɗaya.

Mana haka ne mana. Zo mana ku bayyana yadda wannan kalmar take ƙarfafa magana. Eh wannan, ita wannan kalmar ta mana haka ne mana tana ƙarfafa magana ne wurin ƙara tabbatarwa da matu gaskiyar magana.

Wani irin ƙasa gidanku yake da shi? Tabbas gidanmu ciki guda biyu ne. Can cikin gida da kwai siminti an yi masa fulo a ƙasa. Sannan farkon gidan kuma ba bu siminti, ƙasa ne kawai a shamfaɗe male-male.

Wani irin wasa kake yi a waje? Wasan da nake yi a waje shine wasan ƙwallon ƙafa. Saboda ni mutum ne mai son ƙwallon ƙafa. Ina zuwa na jena buga ƙwallo a duk lokacin da na samu dama, da yammaci ko da safe. Shine wasan da nake zuwa yi a waje.

Wayarka na cika ajiya? Kwarai kuwa, wayata tana cika ajiya saboda ina ajiye abubuwa da dama a cikin wayata, kuma abubuwa masu mahimmanci sosai nake ajiyewa a wayata. Don haka wayata na cika ajiya sosai ma.

Wani irin wasa ka fi so? Wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Ina so in je in buga ƙwallon ƙafa ko kuma na je na kalla ƙwallon ƙafa. Inason haka sosai, sabida ni ma'abocin son kwallo ne, kuma ina buga ina iya buga ƙwallo kuma ina buga ƙwallo.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ina zuwa tafiya zuwa wurare ne ina da mashin, to duk inda zani nakan ɗauki mashin ɗina na tafi inda zani sabida shi ne abin hawana kuma da shi nake, da shi nake tafiya.

Wane ƴaƴan itace kafi so? Ƴaƴan itacen da nafi so shine tuffa da lemu. Sune abubuwan da nake so sosai a ƴaƴan itace. Ina son su ne saboda ina jin daɗin shan su. Suna da kyau a jikina, suna ƙara min lafiya.

Me yasa dariya take da amfani ga lafiya? Me yake sa ku dariya? Tabbas dariya tana da amfani ga lafiya. Saboda, idan kana damuwa, idan kana dariya, ba za ka kasance a cikin damuwa ba. In kana dariya, za ka ga, in kana dariya za ka ga komai na zuwa maka da sauƙi da matsasoli.

Kana iya tuƙin mota? Ƙwarai kuwa ina iya tuƙin mota, amma ban ƙware can sosai a wurin tuƙa mota ba. Dalili kuwa saboda bani da mota. Amma na san duk lokacin da na samu na sayi mota, zan iya tuƙa ta in ƙware sosai. Amma yanzu ina tuƙawa.

Ku kwatanta bikin suna da al'adunsa a wurinku. Gaskiya bikin suna idan za'a yi suna a wurin mu, ana gayyatar yan uwa ne da abokan arziki. Za'a zo a dafa abinci, a ci a sha, a taya ku murna samun ƙaruwa na haihuwa. Sannan kuma ana yin yanka na suna.

Majalisar hira a matsayin makarantar harshe, ku faɗa yadda zama da dattawa yake koyar da zance. Tabbas idan kana zama da dattawa, kakan samu fasaha don ingance dakuma hankali na yadda ake yin zance.

Ku kwatanta ranar hutunku cikakkiya. Ranar hutun mu cikakke shine ranar Lahadi. To ran Asabar, ranar ne nake hutu bana zuwa wajen aiki. To nakan yi, in yi wasu ƙananan ƙananan aikace kuma na huta na kwanta nayi barci a gida.

Ku ba mu labarin lokacin da ku ka ji alfahari da kanku da gaske. Eh tabbass ina alfahari da kaina, a duk lokacin da na yi abin burge wa, sabida jajircewa da kuma mai da hankali ya sa na cimma wannan nasaran. Don haka ina alfahari da wannan.

Yaya tsarin yininku yake canzawa a ranar ruwan sama? Eh gaskiya yana canzawa sosai idan aka yi ruwan sama. Saboda gari yakan yi sanyi ko'ina yayi shuru kaji shuru. Ah kuma garin yana yin daɗi.

Rashin kiran manya da sunansu, da sunansu kai tsaye, ku bayyana wannan ladabi da yadda kuka koye shi. Ah tabbaci wannan ladabi ne wanda idan a addininmu, ma musulunci ma, ya haramta ɗa ya kira sunan babansa kai tsaye, to hakan ya samo asali.

Yaushe kake fara aiki kullum? Ina fara aiki ne da safiya kafin rana ta fito ta yi zafi. A ka- zan fara ne da wuri domin na ga na kammala da wuri ba tare da a na sha wahala sosai ba. Don idan rana ta yi zafi, aikin yakan kasance da wahala.